Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Na zama in ware kaina, in zauna ne abin da ya kamata. Saboda toh na siɓa ma damuwa. Yanzu ina yin bayanin ne akan me nake yi idan na kamu da mura. Tafari, na kan je na zauna, na ci abinci, na samu tafarnuwa, daddakata, na sha ruwan aman, ruwan shayi da ita. Idan na gama, sai na samu na yi abin da nake so da ita ba tare da wani kalubalai ba saboda ni yanzu na koma neman kuɗi a voice, silent CEO voice wata ko injin buga kuɗi na waya. Me kake yi lokacin da kake mura? Na shan magani.

Hanyoyi a sal a hanyoyi a lokacin sallah ya suke a garinku? Uhm, ai ba a cewa komai hanya a lokacin sallah ai cunkoson ya fi ƙarfin ma musali saboda abin za ka sa is too condusive watako. Mutane sun taru, sun taru, sun taru sun ma yi yawa. To ka ga ko hakan bai kamata ba. To dai a nan zan tsaya domin zan futar da gaskiyar lamari a dagula ya cancanci a gaba Joshuwa shine dai. A kai Mike, dakata. Aiki na zo yi ba wasa ba. Saboda haka ka kawar da kanka a kaina.

Kuna son unifom a wurin aiki? Gaskiya ba ma son unifom a wurin aiki. Cab! Me za a yi da shi? Kai, kuna shan yunifom a wajen aiki? To, me za mu yi da yunifom? Ka ba mu yunifom wajen aiki. Ai babu batun sa yunifom a wajen aiki. Babu, babu wannan zancee. Zancena ya ƙare. Ba na son sa yunifom a wajen aiki, saboda mutane zasu sa maka ido idan sun ganka da wannan kaya. An san ina za ka je. Babu tsaro. Za'a iya ɗauke ka, idan an ɗauke ka. Kuma kaga babu tsaro, babu tsaro babu tsaro yanda za ka yi abin da ya kamata ba. Wannan shi ne a taƙaice ce ce. Salam sallama.

Waɗanne na'urori kuke amfani da su a kicin? Na'urorin da suke amfani da su a kicin akwai silindiriyo, akwai fulindiriyo, akwai itaceyo, akwai gawayiyo, akwai diddigiyo, akwai leda yo, akwai pirandiyo, akwai gas liyo. Shi gas liyo ya ɗan fi sauƙin aiki sai a zo ga gawayiyo, gawayi kenan. In aka ce kuma diddigiyo, diddigin katako kenan. To, duk wayannan ana yin aiki da su ne cikin sauƙi da nasara idan an samu za ka ga, an sauƙaƙawa sosai wajen yin wannan ayyuka na kicin.

Ƙwallon ƙafa cinkin Hausa, ku faɗa mana yadda shirin wasa zai kasani. Cirin wasa da zancen sa suke daɗi a harshen. Aa ai mu duw yaren da za akawo amana zancen kallon ƙafa dole mubada amsa yanda ya kamata ƙwallon ƙafa ai tana da daɗi sosai a yaran mu saboda muna jin daɗin ƙarfafa mana gwiwa da kuke yi wajen yin ƙwallon ƙafan nan yanda ya kamata. Saboda muna jin daɗi sosai wajen yanayin yanda ake buga ƙwallon nan. Za mu je mu cika gidan kallo sosai da sosai. Ana biya, muna ji, muna gani, ana fassara mana da yaran mu. Ai ƙwallon da yaran mu ma ta fi da yaran masu ƙwallon. Saboda mu muna jin daɗi, ana nishaɗi, ana ƙaƙkaranta mana yi. "ko Messi ya ci ƙwallo, Ronaldo ya ci ƙwallo, Fabrizio ya mutu, waye kaza da kaza. Iniesta ya koma Atlantico, Xavi ya koma Iniesta. Lamil yamalu yana buga lamba goma a Barcelona." Duban nan zantuttukan duk muna sani. A'a, Chelsea tana son siyan ɗan wasa Fabrizio amma ɗan wasa Fabrizio ya ce shi gaskiya ba zai je Chelsea ba sai dai a biya Euro miliyan dubu miliyan shida. Wannan ba ƙaramin aikin hauka ba ne da za a ce wai ɗan wasa sai ya buƙaci kuɗi tukuna za a ɗauke shi. Mu gamu ƴan Najeriya muna zaune ba abin da muke yi. Kun ga ku dole mu yi magana a kan dole su zuto suyi tattali ƙwallon ƙafa dai tana da daɗi a ƙarshe. Ƙwallon ƙafa cikin Hausa, ku faɗa mana yadda muna jin daɗin shirin ƙwallon ƙafa a cikin Hausa saboda muna fahimtar abin da ake cewa kuma muna jin daɗi.

Ƙwallon ƙafa a filin unguwa wace rawa yake takawa? Ƙwallon ƙafa a filin unguwa yana taka rawa mahimmai da yawa. Musamman ma ace unguwar da mutane da yawa zaka ga abubuwan yana tafiya yanda ya kamata. Ba zaiyiwu ace akwai ƙwallo a unguwar ku ba kuma ku barta ba a buga. Ta yawan ci kuma daga nan ake farowa. Idan kana ƙwallo ƙafa a unguwa zaka ga yawanci daga unguwa ake fara ƙwallon a yi nesa. Hakan yana taimakawa sosai wajen tafiyar da harkar ƙwallon ƙafa. Amma ace kawai daga tarewar ka far zaka fito kawai ka fara ƙwallo a babban fili kai ma kanka ba za ka ji daɗin wannan abubuwan ba. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa ƙwallon ƙafa.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? To, wannan alamfa da na ga ya ɓullo mun, ya nake magance ƙoke-ƙoke? Wannan wani shirin kula bane. Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Ƙoke-ƙoke ina magance shi ne ta hanyar da dama, da hakan zai sa in tabbatar da na yi abin da nake so amma babu ƙoke-ƙoken da ba zai yiwu ba tare da shi ba. Ƙoke-ƙoke ai ba na sonsa kuma ba zan so na so shi ba saboda ba na jin daɗin shi. Hakan ne yasa dole zan mai da hankali wajen na tabbatar da ƙoke-ƙoke bai addabe ni ba kuma zan-- saboda yana hana ni bacci a yanda nake so. Wannan shi ne a takaice kuma a nan zan dakata.

Yaya nishaɗin mutane ya canza daga zuwa yau? Wasu tunani don farawa nishaɗin da nishaɗin yau, nishaɗin a to a wannan mulki na Baba Tinubu, ina za a yi nishaɗi? Ko yana karɓan General Kebil? Ai babu wani nishaɗi, ya canza ɗari bisa ɗari. Kawai dai abin da muke so? Kowa ma ya canza mu ga abin ya dawo dede? Wannan dai shi ne gaskiya. Amma yanzu gaskiya ba wani nishaɗi da ake. Gaskiya dai shi ne. Don tabbatar mu, dai ba wani nishaɗi. Karwaɗi da ake yi, idan kuma akwai a faɗa mana sai mu gyaggyara.

Kalamomin matasan yau da sababbin salon zance waɗanne kuka ji kwanan nan kuka faɗa mana ma'anarsu? Akwai "Subhanallahi saanu" wanda idan mutum ya faɗi zaka ji mutum ya maƙe mury ya ce "Subhanallahi saanu". Kuma akwai wanda in ya faɗi zaka ji ya ce "Saƙwabo", mutum ya timu da ƙasa ya ce "Subhanallahi Saƙwabo". Sai ace "Tashi a tsaye aida yace a kwance, yaga mutum fa yana tsaye yana can kuma, "Tashi a tsaye aida yace a kwance ka ganni, shi ya sa bani da ƙafafuwa. Haka dai abubuwa da dama wannan dai shine atakaice wannan abun naku wallahi da wahala. Haba! A dinga sa mutum magana, kar ko chating ƙarshen surutun da zanyi ta yi wallahi.